Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, gaskiya. Ina biyan kuɗi ta waya a gaskiya. Ina biyan, ace kuɗin makaranta, kuɗi na siyayya, kuɗi na bashi, kuɗi na ajiya. So duka waɗannan gaskiya nakan yi amfani da waya na daga biyansu. Domin zuwan waya yazo da abubuwa gaskiya masu sauƙin gaske. Waɗanda sukan sauƙaƙa mana abubuwan da muke amfani dasu ta hanyar biyan a kuɗaɗe. So a zahirin gaskiya, a ina biyan kuɗi ta waya kuma abubuwan yana zuwa min da sauƙi. Yana taimaka min yawan zirga-zirga da yawace-yawace duk kuma rikice-rikice. Tunda abune sababbe bayyane ba saika sha wata dogon wahala ba zurin aikata shi.

Abin da yake yawan ƙarewa nawa ne, kuma sau nawa ake buƙata? Abin da yake yawan ƙarewa nawa ne. Aaa toh, yanzu dai ba zan iya cewa kai tsaye ga abin da yake yawan ƙarewa ba. Idan dai ba tafannin abinci ba in da abune wanda za a iya sayan shi yanzu ga a dafa shi da kuma a canye shi ya ƙare. Amma dai sauran kayan amfani irin kayan wanki da wanka da menene irin waɗannan ka ga ba abune wanda za a ce suna saurin ƙarewa ba kai tsaye. Eee su ana iya a, a saye su kuma a ɗan jima ana amfani da su. Amma dai irin kayan abinci gaskiya su wani lokaci su kan ƙari a kudan nan ma ko da za a so an lissafa ce wa wannan a girkin kaɗai za a yi da su, wanda ko da za a gama tsare-tsare da fara girkin sun ƙare su ko sai dai a jira idan an samu wasu. So haka abubuwan su ke.

Ku gaya mana game da shawarar da ba ku bi ba amma ta zama daidai. To, na amsa wannan tambayoyin wurare daban-daban. To abinda kawai na sani shine, ni a halin yanzun ba zan iya, mm, a ba zan iya ganin shawara ba in kauce mata wadda nake ganin za ta iya zama daidai. Haka zalika bazan iya tuna wata shawarar sa za'ace wai a ƙila ban bi ta ba amma ta yi tasiri ko amfani. Ba ina nufin cewa ba za'a samu, ba za'a samu da yawa ma. But a me, duba da cewa nj har yanzu ƙaramin malami nake. Yes, ina kai ma malam, ah, shawara idan ya ɗiba, ya ba ni shawara akan abun da ya kamata in yi. To, wannan lokacin ne nake iya zuwa sai in, ah, zartar da abin da zan zartarwa. Yes.